Kana iya hawan keke? A'a, ba na iya hawan keke. Zan iya hawan keke amma dagaskiya ni dai ban hawan keke. Saboda keke yanzu ai yara ke hawa. Amma zan iya hawa lafiya lau. Musamman dai a lokacin ƙuruciya, wannan dai na yi hawa. Amma yanzu gaskiya dai ni dai bana hawan keke.

Mene ne kuke son canza a wurin aiki? Eh to, ba abin da nake son canzawa saboda ina jin daɗin wurin aikina kuma ina jin daɗin yanda nake yin mu'amala da mutane. Ina jin daɗin yanda kowa yake nuna mun ƙauna kuma ina jin daɗin yanda komai ke tafiyar mun cikin sauƙi gaskiya, Alhamdulillah.

Ana kunna tsaron batiri? Eh ina kunnawa saboda kiyaye lafiyar batiri na, ina kunnawa a lokacin da buƙatar hakan ta samu ina kunna saboda tsaro ba don wani abu ba. Dan ya dace in kunna ina kunna wa, gaskiyar magana kenan.

Rubutunka yana da kyau? Ejhbrubuta yana da kyau sabora zanbiya rubutun style kala kala. Zan iya rubutu italic, zan iya rubutu in bold, zan iya rubutu dai. Gaskiya rubutuna yana da kyau saboda mutane ma suna cewa suna sha'awar yanda nake rubutu, yanda yake fitowa, yanda kowace kalma nake ba da haƙƙinta.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk ranakun da na samu, amma kuma na fi zuwa kasuwa kamar ran sati irin kamar ranar asabar, amma kuma idan uzurin zuwa kasuwa ya kamani matukar ina da kudi ko wace rana ma ina iya zuwa, wannan shine.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Eh to, a duk lokacin da nake cikin nishaɗi, gaskiya ina yin waka ko in tashi in ɗan yi rawa. Ina yin waƙoƙin musamman na al'ada, waƙoƙi na gargajiya sai in yi ta shauƙi ko kuma in yi ta labarai wayansu abubuwan dudda za su sa nishaɗi, su nake yi.

Yaya kake jagorantar mutane? Toh, ina jagorantan mutane ta hanyar adalci da kyautatawa a tsakaninsu. Sannan ina duba duk wani abunda ya dace wanda de kawo cigaba a azimantakewa cikin gaskiya da riƙon amana.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina yin miƙa. Ina yi da safe saboda samun jin daɗin jiki. Anyi bacci mutum ya gaji idan na tashi da safe ina yin miƙa, in ɗaga hannuwa sama yanda zan ji daɗin jikina wani lokaci kuma indanyi exercise. Duka dai ina yi.

Kana sanya hula? Ina sanya hula musamman lokacin sanyi saboda kula da lafiya na da kuma yadda zai rage min jin sanyi. Ina sanya hula a lokacin sanyi kuma ina sanya hula idan na saka rigar da ta dace da hula ko kuma rigar da take da hula a jikinta. Amma dai na fi sakawa a lokacin sanyi saboda na rufe kunnuwana.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Eto, a ƙarshen wannan mako gaskiya idan na samu abun da nake so abun da nake shirin yi shine in samu kudi ta inda zan je kasuwa in siyo kayayyaki in siyo shadda, atamfa, leci, takalmi, jaka, sarka, gold da sauransu.

Kana musafaha da mutane? Ina yin musafaha da mutane lafiya lau cikin farin ciki da annashuwa, musamman idan an samu matsala muna yin, ina yin maslaha na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma duk wani abin dai da ya dace.

Kana amfani da ajiya ara, ya yanar gizo? Eh, ina amfani da yanar gizo gurin ajiyar abubuwan da nake son su zama sirri ko kuma abubuwan da nake son kula da su saboda na ba su tsaro, ta yanda ba zan rasa su ba. Kinka a yanar gizo idan na yi saving ko menene ko da a kan Gmail ko wani website, zan iya samu a kowani lokaci.

Kana kuka lokacin yankan albasa? To bazan ce ina kuka ba, amma idan albasar mai yaji ce wannan gaskiya ina hawaye saboda kin san yajin albasa idan ya shiga ido sai dai kawai ka samu hawa idonka yana zubar da hawaye. Ina hawaye amma ba kuka ba.

Mene ne yake saka ka yin dariya? Abin da yake sakani dariya musamman idan na ji wani abu na farin ciki ko kuma idan na samu wani alkhairi ko idan aka faranta mun ko kuma idan na cimma wani burin da nake addu'a na samu, gaskiya wannan yana sa ni farin ciki ko kuma idan na yi wata kyautatawa ga wani mabuɗaci.

Sau nawa kake share ƙura? A'a, ba lokaci gaskiya. Saboda duk lokacin da na ga wuri yana buƙatar shara, ina sharewa, ina gyarawa. Saboda yanzu haka da na tashi, na yi shara, na share ɗaki, na share tsakar gida, na share ko'ina ma da yake da datti, na goge, nayi mopping, na gyara ko'ina cikin tsafta.

Wani irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu mai ƙamshi, kuma ina amfani da sabulun da zai gyara min jiki. Wani lokaci ina amfani da sabulun da zai ɗan saka ni haske na yi kyau, yadda fata na za ta yi kyau, yadda idan nayi kwalliya zan ɗauki idanu kuma zan yi kyau. Daidai gwargwado.

Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga, musamman lokacin zafi, saboda in ga idan na zauna tsaye, zauna kusa da taga, a nan iska zai shigo ko kuma idan ina son in kalli mutane akan hanya mu yi magana, wannan ma ina zuwa na tsaye a kusa da taga.

Wane irin kayan marmari kake so? A cikin kayan marmari ina son aful, ina son ayaba, ina son kankana, ina son lemo, ina son gwanda, ina son yalo, ina son, ina son duk wani abin da yake da daɗi.

Wani launi bongonki- bongonkin ku suke? Abin da za ki ce, wane launi bongon ku suke? Haka daki ce shine dai-dai, launin bango na kala biyu ne peach color da kuma milk color. Kala biyu ne peach da kuma milk anyi ratsi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya amma gaskiya sai dai idan an rasa ruwa munfi amfani da ruwan famfo ko kuma ruwan rezabuwa amma mafi yawa dai munfi amfani da ruwan famfo gaskiya akan na rijiya saboda kisan ruwan rijiya basu cika ɗaɗi ba.

Wane irin nama kake fi so? Gaskiya dai a cikin nama, na fi son naman kaza. Naman kaza wanda aka soya, ya soyu, ya yi ja, ya soyu, yana walƙiya, ya ji magi da tarugu da albasa da tafarnuwa da citta. Kaii, ina son naman kaza.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Eh toh a gidan mu tsaya muga mamata, babana, akwai Zara, akwai Naziru, akwai Shafa'u, akwai Nana, akwai Ismail, akwai Waleed, akwai ni gabaɗayan mu mu tara ne.

Kana sa turare kullum? Ina saka turare kullum saboda samun ƙamshi saboda ni dai gaskiya, ma'abociya turare ce, tun daga na jiki, turaren ɗaki, turaren mopping, turare na duka mai ƙamshi ne ko oil perfume ko kuma turare dai normal na ruwa.

Kana fisa son bus ko taxi abin da za ki ce kin fi son bus ko kuma taxi. Eto gaskiya na pisa don bus saboda ita a bus kin ga wurin ne wanda yake da balance yanda za ka zauna yanda ka ke so saɓanin taxi da ba wani fili sosai ta ke da shi ba.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki da na tashi da safe, da na tashi sai in fara shara, nayi shara, na yi wanke-wanke. Kafin nan sai na haɗa kayan girki sai kuma na fara shirye-shiryen girki. Gaskiyari da na tashi da safe bayan na gama girki sai inyi wanka da sauransu.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki a ranaku biyu na ƙarshen mako, ranar Asabar da kuma ranar Lahadi. Saboda daga Monday to Friday ne, so ranaku biyu nake hutawa, ranar Asabar da kuma ranar Lahadi.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Abin da za ki ce ka fi son fensir ko alƙalami, wato ko biro. Eh, to idan zane ne drawing wannan na fi son fensir, amma idan rubutu ne kawai note, to wannan kuma na fi son alƙalami, me ma'ana na fi son biro gurin rubutu.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, da safe gidan na tashi ina shara, haka da rana ina yi da yamma kuma ina yi. Ina dai tsarkake gida. Duk lokacin da na sami dama bana barin gida da ƙazanta gaskiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa. Eh ina zuwa kasuwa ranar sati kamar ranar Asabar ko ranar Lahadi, amma kuma idan wani oziri ya kama wanda zan je kasuwa siyo wani abu ina zuwa. Ko da ba ranar sati ba idan na samu lokaci.

Kana cire takalma a gida? Ina cire takalma a gida, musamman idan zan shiga ɗaki. In suna da datti, ina cirewa a gida gaskiya. Ina cire takalma musamman dai idan ina zan shigo ɗaki, amma tsakar gida ina yawo da takalma.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma guda uku. Ina da na roba, ina da na fata, ina da kuma fashon. Takalmi na guda uku, da ja, da baƙi da pich kolo su ne takalmin da nake da su gaskiya.

Kana kwana a ciki? Eh kaman ya kana kwana a ciki. Ko kina so ki ce kana kwana a cikin ɗaki? Ina kwana a cikin ɗaki saboda yanzu haka ma a cikin ɗaki nake. A cikin ɗaki nake kwanciya, na rufe ƙofa, na lulluɓe bargo sai nayi kwanciya ta.

Kana shan madara? Eh ina shan madara sosai ma. Kin san madara akwai daɗi. Ina shan madara ta gari, ina shan madara ta ruwa, ina shan madara wacce akayi da chocolate. Ina shan madara sosai musamman idan na saka siga. Kai badai daɗi ba? Ina sha.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi har da kankara musamman lokacin zafi. Lokacin zafi ina saka ruwa a fridge idan suka yi sanyi ko da sunyi ƙanƙara hakanan zan dauko insha gaskiya inason ruwa me sanyi saboda ina jin daɗin shan ruwa me sanyi shiyasa ma nake sha.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, ba na raba wurin da nake a yanar gizo, sai dai in buƙatar hakan ta kama sai ina amfani ta hanyar location. Amma idan dai ba wai ya zama dole ba, gaskiya ba na raba wa. Shine gaskiyar magana.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Ina zuwa wurare daban daban, ina zuwa wurare, ina zuwa unguwanni daban daban, ina zuwa gidajen yan uwa da ƙawaye, ina zuwa wurin biki, ina zuwa wurin taro, ina zuwa dukkan inda aka gayyace ni, ina zuwa sada zumunci.

Kana fison zama a kujera ko tabarma? A gaskiya na fison zama a tabarma wurin da zan miƙe ƙafana in zauna yanda nake so. Gaskiya na fison tabarma dai, sai dai idan ban samu wani lokacin inhaw kujera amma na fison tabarma inda zan yi balance in ji daɗi.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To ina daidaita aiki da rayuwa a yanda ya zo mun. Saboda wani lokaci wani aiki ya shafi rayuwanka, wani kuma aiki ba wata wahala ne da shi ba. Ina yin shi dai a duk yanda yazo mun.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa lokacin wanka saboda ba'a son a shiga toilet ayi magana. Saboda haka nidai bana rera waka in zan shiga toilet ina fara yin addu'a, in nai addu'a sai in na shiga na yi abin da na je yi. Amma dai bana waƙa ni dai.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Na fi san yanayin ɗaki mai fadi, sannan yanayin ɗakin da aka yi wa decoration, aka yi mai kwalliya, aka saka flowers, aka saka duk wani abu na ƙawa wanda zai ɗauki hankali, sannan kuma a yi mai fenti ja da fari saboda ina son kalan.

Kana sa, kana da sa hannu a saƙonninku? Eh ina saka hannu a wurin da ake buƙatar na yi sign-in to ina saka hannu. Amma idan abun ne wanda ba a buƙatar na sa hannu, to ba na sa hannu. Ina sa hannu ne a wurin da ya dace, wurin da aka ce na yi.

Nawa sa'o'i kake kalan wayarka? Eh a'a to gaskiya ne idan ma ba aiki ni ke yi ba kowane lokaci wayana tana tare dani. Saboda haka bama zan iya cewa ga tsawon lokacin da ni ke kallon waya ba saboda ina yawan zama da wayana. Matuƙar ina da caji kuma ina da data idan ba aiki ni ke yi ba.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayukkan da suka fi mahimmanci a yanda zasu min sauki sannan abubuwan da suke da mahimmanci sun nake fara yi, dukka abinda yafi mahimmanci dai shi nake kawowa a gaba ta haka nake tsara su. Ba tare da damuwa ba.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da riƙon amana, sannan abun mafi muhimmanci na biyu shine samun riba da yardar customers da kuma abu mafi inganci wanda zai ja hankalin mutane su siya da rangwumi da sauƙi ga masaya.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana a cikin gallery wani lokaci kuma a cikin memory. Wani lokaci idan masu muhimmanci ne ina samun wani application na sirri kamar vault na ajiye su. Wani lokaci kuwa ina saka su a email ɗina.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana in kwantawa idan dare yayi. Ina kwantawa wani lokaci farkon dare, wani lokaci tsakiyan dare. Amma na fi kwantawa kamar ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu haka. To wani lokacin nake kwantawa saboda ban cika yin bacci da wuri ba.

Yiaya kike neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ta hanyan rubuta letter sai in tura ga shugaban mu in gaya mai uzurina kamar irin in ce ko ina da wani biki da zan je ko kuma wata tafiya ko kuma dai wani uzuri na daban da ba zan samu daman zuwa wurin aiki ba.

Kana da tabbar gida? A gaskiya dai a yanzu bani da dabbar gida, amma a baya nayi zama da kaji, nayi tantabaru, nayi akuya, duka nayi kewansu a baya. Amma dai a yanzu bani da wata dabbar gida, sai dai tsuntsayen da suke zuwa suna cin abinci.

Kana sanya bel kullum? A'a, ni ba na saka bel saboda ni mace ce ba namiji ba. Sai dai idan mota ce, to wannan ina iya saka bel. Amma dai ba na saka bel saboda ni mace ce. Mace dai bata saka bel. Saboda kayan ta ba irin wando bane wanda za a saka bel.

Yaya kake son zama? Ina son zama a kan kujera wani lokacin kuma idan nagaji sosai ina san zama akan tabarma na mike kafafuna, wani lokacin kuma ina san zama guri mai iska, guri mai lambu haka dai.

Kana amfani da kunnen waya? ina amfani da earpiece ɗin waya musamman idan ina cikin taro wurin da bana son a ji me nake cewa ko kuma wurin da bana son a ji abin da yake faɗa mun nake sakawa amma idan ni kaɗai ce bana amfani da shi sai idan bani kaɗai bace nake amfani da shi.

Ina kake son ciyar da hutu? Eh, na fi son yin hutu a ƙauyen mu, na yi tafiya, na fi son yin hutu na yi tafiya, na ziyara wurare da ban ba gida ba, inda na je shaƙatawa haka wuraren yin uwa, ko kuma na je wasu garuruwa kamar Kano ko na je Kebbi da sauransu.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Ina bikin ranar haihuwata ta hanyar yi wa kaina addu'a da kuma tunatarwa ta hanyar zaunawa na yi nazari akan abubuwan da suka faru a rayuwata. Idan akwai wasu abubuwan da nake tunanin masu kyau ne, sai na ci gaba. Indan kuma akwai abubuwan danasan ba dai dai bane saina dakatar saboda tsoron rayuwa.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyar cinikin da ya haɗa mu da su, to kin ga idan ina musu rangwame da sauƙi, wannan yana sa su zo guri na su riƙa siyan abu, muna yin mutunci, sannan ina ya kawo musu kaya masu kyau da inganci.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da nake yi a farko idan na isa ofis shine, na farko na je na fara in signing na cewar na shigo aiki, daga nan kuma sai in je in fara duba files, in duba abin da zan yi. Idan akwai wani abin da zan cika ko zan rubuta ko wani abin da zan yi sub meeting, shi zan yi.

Yaya kake ta, yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta yadda aikin ya zo. Bayan na duba, na yi bincike sosai, na yi research. To idan na yi bincike, anan ni ke gane aikin yana da inganci ko ba yi da inganci. Bawai kawai haka nan ba.

Menene babban nasarar da kuke samu a aiki? Babbar nasarar da muke samu a aiki shine ci gaba. Ganin ana samun cigaba sosai, ana samun duk abin da ake buƙata, duk wani abu da aka zo da shi ana samu, sannan muna samun girmamawa gurin shugabanninmu saboda muna yin aiki yanda ya ke so.

Wane shago kake fi zuwa? Na fi zuwa shagon nan wurin kayan cosmetic, kayan gyaran jiki ko kayan kwalliya. Na fi zuwa shagon nan idan kuma maganace ta kwaɗayi, ina zuwa shagon provision wurin da zan sayi kayayyaki kamar madara, chocolate da sauransu.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki bayan na zauna nayi nazari, nayi tunani akan mafita da ya kamata a bi idan akwai waɗansu abubuwan da aka yi kuskure. Bayan na zauna, sai nayi bayanin yanda za a gyara har a samu sauƙi da dacewar duk abin da ake buƙata.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina yin duk wani rigakafin da ake buƙata wanda zai kiyaye mun lafiyata. Ina yin shi, sannan ina kula ta hanyar abin da nake ci. Ina tsaftsace abuncin da zan ci. Gudun kada na samu wani kwalara. Ina kiyayewa ta hanyar shiga gidan sauro saboda tsoron maleria.

Kanai bin ƙa'idojin aiki? Ina bin ƙa'idojin aiki, duk wata doka ko wani umarni da aka saka ga ma'aikaci ina ƙoƙarin kiyayewa saboda ina zama tsakani da Allah, ina kyautatawa, so du wata hi da aka ce doka ne to bana karyawa gaskiya ina kula sosai da du wata doka da ƙa'idan aiki.

Yaya kake son dafa kwai? Eh to gaskiya ni de kwai nafi son in soya shi, in soya shi da mai, in soya shi kamar masar kwai, in soya shi irin in soya shi dinnan da mai, da ɗan tarugu, da albasa, da magi, da tafarnuwa da sauransu.

Kana shuka tsire-tsire a gida. Ina shuka tsire-tsiren itace a gida, ina shuka aloe vera, ina shuka kwaɓa, ina shuka sure, ina shuka tumatur, ina shuka ƙanƙana a gida kamar dai lambu.

Kana yin waƙa a cikin zuciya? Ina yin waƙa a cikin zuciya musamman idan ina cikin taro sai kuma na samu kaina da tayi wani yanayi na farin ciki, to ina yin waƙa a cikin zuciya na ta yanda ba sai na furta ba yanda, sai dai a ga ina murmushi ba tare da an san me nake cewa ba.

Wane app ake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da Gmail, wani lokacin kuwa ina amfani da WhatsApp, wani lokaci ina amfani da Facebook, wani lokaci ina amfani da Telegram, wani lokaci ina amfani da Twitter. Su duka dai ina karɓan saƙonni, wani lokaci kuma ta message akan waya.

Kana iya busa tsaki? Ina iya yin tsaki musamman idan raina ya ɓaci wani abu da bai yi min daɗi ba sai in yi tsaki ince (mtsww)to ina yi amma dai ba sosai ba. Sai idan raina ya ɓace ko wani abu idan na so yi ban samu yi ba sai na yi tsaki saboda nuna jin takaicin abun da ban yi ba.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashi na ta hanya wanke shi da mayuka masu kyau. Shampoo da conditioner mai kamshi. Wani lokaci kuma ina yin wankan ƙarƙashi in gyara gashina inda zai yi kyau, yayi maganin amosani. Ina kula da gashina sosai da sosai.

Kana, kana fison Coffee ko shayi? Eh nafi son shayi gaskiya musamman idan ya ji madara sosai na saka siga, irin ya ɗanyi zaƙin nan kuma ya ɗanyi mai kauri ɗinnan inda na samu biredi ga shayi na mai zafi to gaskiya ina jin daɗin sosai.

Wacce biki kake fi so? Na fi son biki na aure saboda kinga bikin aure shine bikin da ake yin bukukuwa, ana wanken amarya, ayi walima, ayi launching, ayi kamu da ayi party da sauransu. Na fi son bikin aure.

Yaya kake ajiye kuɗi? Idan kuɗi mai yawa ne, to ina ajiye wa ga account dina na banki. Idan kuɗi ba mai yawa bane kuma ina ajiye wa a cikin jakkata a wuri dai wanda na sirri wanda ni kaɗai na san wurin da na ajiye. Idan kuma masu yawa ne ina canja su na tura su na mai da su dala na ajiye ga exchanger ɗina.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu lafiya lau yake. Guri ne da yake da kwanciyar hankali, guri ne da yake da ma'aikata masu gaskiya, masu riƙon amana. Sannan kowa yanayin aikin sa yanda yakamata. Muna ƙoƙarin taimakawa juna. Idan buƙatar hakan ya faru muna yin yanda ya dace.

Yaya sa hannu na kwa yake? Yanda muke saka hannu wurin aiki shine ta hanyar rubuta sunanmu da kuma kwanan wata, sannan kuma muna yin signing da shedar zuwa aikinmu. To haka muke saka hannu shiga da fita.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina cin abinci da cokali kuma ina ci da hannu. Duk wanda na yi ra'ayi idan banason ɓata hannuna ina ci da chokali amma idan yana so in dinga sa abinci da yawa a baki, to ina amfani da hannuna gaskiya saboda ina jin daɗin ci da hannu.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine ina yin shiru, bana magana da kowa, sai in je in yi wanka, in tawanke fuska na, in yi shiru, in samu wani lokaci kuma sai in dinga yin waƙa ko in dinga yin tunani, wani lokaci kuma in dinga yin addu'a.

Wane irin miya kake fi so? Na fison miyar leja, sannan na fison miya mai nama idan kuma miyar tuwo ce, na fi son miyar alayyahu da sure da kabewa. A ciki na son miya mai yaji yaji da sauransu.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwanta kenan ko? To da yamma kafin in kwanta, bayan na gama duk ayyukan da nake yi, ina cin abinci. Bayan na ci abinci sai in yi wanka, sai in yi shimfiɗar da zan kwanta. Daga nan kuma sai in ɗauko kallo wane lokaci ina yi.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Eh to gidanmu ba ƙasa bane gaskiya. Akwai bangaren da yake da ciminti cement kenan, san nan akwai bangaren dayake tiles. Gidan mu dai mafi yawanci dai gaskiya tiles ne ba ƙasa ba.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da na fi so ina son Fanta, ina son Fanta ta gora, ina son Coke, ina son ina son Nutri Milk, ina son Hollandia, shima ina son shi, ina son drinks mai tsami tsami, ina son na kankana da sauran su.

Kana rufe baki lokacin hamma. Eh, ina rufe baki da hannun hagu a lokacin da nake hamma saboda tsoron kada wani abu ya shiga bakina ko kuma idan na tashi daga bacci, idan ina jin nawa, idan na ji na yi hamma, to ina ƙoƙari in rufe bakina bana barin wani abu ya shiga.

Wane irin yanayi kake so? Na fi son yanayi na ba sanyi ba kuma ba zafi ba. Amma kuma ina son yanayi na lokacin ruwan sama saboda albarkar da take cike musamman a lokacin da ake ruwan sama. To ina jin daɗin wannan yanayi sai in ji kamar in fito in yi wasa da ruwa.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, a wata muna biyan kuɗi naira dubu biyar, amma a baya kafin abubuwa su yi tsada muna biyan naira dubu uku, amma yanzu saboda canjawan lokaci muna biyar naira dubu biyar shine kuɗin wutan da muke biya.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, gaskiya ban iya ɗinka tufafi amma in da jakunkuna ne, jakunkuna na mata na hannu waɗannan ina iya ɗinkawa amma dai gaskiya ni ban iya ɗinka tufafi amma ina so in koya in fara ɗinkawa. In sha Allah wata rana nima zan fara ɗinkawa.

Kana jin tsoron ƙwari? Ina jin tsoron ƙwari musamman idan turmani ne, musamman idan ƙwarin da suke cutarwa ne waɗanda za su iya cizo na, to ina jin tsoron su. Ina ƙoƙarin kiyaye kai na da su. Idan na gansu ina kokarin in jaye kada su taba mun lafiya ta su cutar da ni.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Eh, idan guri kusa ne ina tafiya da ƙafa. Idan kuma guri yana da nisa ina tafiya a cikin keke napep. Wani lokaci kuma ina hawa mashin wani lokaci kuma ana dauka na a mota sai inje musamman in gurin nesa ne amma idan baya da nisa da ƙafana nake trekking naje.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu idan an samu ayyukan da suke buƙatar mutane kamar ayyukan da suke buƙatar community. To ina rabawa ta hanyar sharing idan wanda zan yi bayani ne, idan kuma wanda zan tura links ne, shima dai ina turawa saboda ina da mutanen da nake turawa aiki idan ya samu.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana musamman bayan na gama aikin safe. Sai naci abinci nayi wanka irin kamar ƙarfe biyu to bayan na yi sallah, wani lokaci ina kwanta a barci sai zuwa sallar la'asar. Sannan in tashi ina kwanta wa in huta gaskiya.

Kai na rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta yanda zan kashe kuɗi. Musamman idan na san nawa za a ba ni, ina zaunawa in tsara abin da zan yi da kuɗin. Ina tsatsara, zan sayi kaza, zan sayi kaza saboda za su ishe ni. Ba kawai ina zuwa in siyayya ba tare da na yi tsari ba.

Abincin gargajiya na fi son tuwon shinkafa idan kuma aka ce wani na daban. Shima ina son tuwon masara. Ina son kuma irin shinkafa da wake ko kuma pate, paten kanzu ko kuma faten tsaki ina son shi.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Ina shan ruwan ƴaƴan itace. Idan aka matsa ina shan ruwan kankana, ina shan ruwan abarba, ina shan ruwan lemo. Idan an matsa ina shan ruwan ayaba. Shima dai idan an masa ina shan ruwan apple. Ina yi making juice.

Kana tara tsabar kuɗi. Ina tara tsabar kuɗi musamman idan na ciro su sai in zo ina lissafawa ina jin daɗi saboda ina jin daɗin in ga kuɗi a hannuna sai in zuba su ina ta lissafawa a hannuna ina lissafa su ko nawane gaskiya ina jin daɗin lissafa kuɗi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh inason kallon faduwar rana. Musamman idan yamma ta yi, duhu ya fara sauka, gari ya fara duhu, to wani lokaci ina tsayawa a waje ina kallon rana. Tana sauka a hankali a hankali har ta ɗauke ta ɓace sai duhun dare ya fara shigowa.

Kana son karanta littafai? Ina son karanta littafai, musamman idan littafai ne masu daɗi waɗanda suke ba da labari na wasu abubuwan da suka faru a rayuwa, musamman labarai na tausayi ko kuma labarai na nishaɗi ko kuma labarai na tatsuniya, duka ina son karantawa.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? A lokacin da na kamu da mura ina shan magani, sanda ina dafa Lipton in saka mai citta da tafarnuwa, wani lokaci in saka yaji, yanda dai zai saka yi min maƙogwaro. Wani lokaci ina shafa rob, a maƙogwaro na ina shan magani.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako a wurina ita ce rana ta Juma'a, inda mutane suke zuwa masallaci kuma rana ce da ake yin abubuwa tamkar ranar babban Sallah. So a ganina, ranar Juma'a ita ce rana mafi soyuwa a gareni.

Wane irin fim kake son kallo? Na fi son kallon fim na soyayya ko kuma fim wanda ake ba da labari irin abubuwa na tausayi ko kuma wani na rikicin dangi. Amma dai na fi son fim na soyayya. Wani lokaci kuma ina son fim wanda ake yin faɗa irin kamar wani hayaniya haka na dangi.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? To gaskiya nafi amfani da Twitter, X kenan, sannan nafi amfani da Telegram, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook. Amma dai gaskiya nafi amfani da Telegram da kuma Twitter.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Ina amfani da fulo kenan idan zan kwanta saboda ina jin daɗi in kwanta da fulo. Amma wani lokaci idan an min kitso, idan kai na yana ciwo to bana amfani da shi amma ina amfani da shi kawai idan zan kwanta.

Kana fi san hawan matakala ko lifts? Eh, idan guri ne mai nisa to na fi son na hau matattakala. Idan kuma guri ne wanda ba wata damuwa ba to na fi son na hau lifts gaskiya. Amma dai ko wanne dai ya samu ina hawa lafiya lau ba tare da damuwan komai ba.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yanda nake kare kaina daga sauro shine na farko ta hanyar saka maganin sauro domin kariya daga cizon sauro sannan kuma da ta hanyar shiga net wato gidan sauro, gidan sauro a cikin gidan sauro nake kwanciya na yi bacci.

Kana karatu kafin ka kwana? Ke nan kana karatu kafin ka kwanta? Eh ina karatu kafin in kwanta. Wani lokaci ina karatu idan kamar ina da exam. Ina karatun jarabawa da za mu yi. Idan kuma ina da wani littafin da nake son karantawa shi ma dai ina karantawa gaskiya.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine ina yin sauri, in yi duk wani abin da ya dace cikin natsuwa da kwanciyar hankali. To ina yin komai na dai akan lokaci, haka nake ƙarewa ba tare da ɓata lokaci ba.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Ta yanda nake magance ƙoke-ƙoke shine ta yanda ƙoke-ƙoken suke zoman. Da farko ina fara zanzanawa, na saurari kowa, na ji ƙurrafen kowa, na ji abin da ya dace sai na ba da shawara kan abin da za a yi don magance kowace matsala ce ma ta zo.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Tai inda nake bayar da ra'ayina a aiki shine idan na hango wani abu da idan aka yi shi za a samu ci gaba wurin aiki, to ina zaunawa da mutane sai mu ba da bayani cewa gashi gashi ga abin da ya dace a yi idan ana son a samu wani ci gaba a cikin aiki.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ta yanda nake kiyaye kalmar sirri shine ta hanyar adana ta wuri mafi sirri ko na samu wani littafi na rubuta gurin da dai ba kowa zai iya sani ba. A nan nake ajiye wa wani lokaci kuma ina samun wani application da yake ɓoye abubuwa sai nayi adadin shi.

Kana kunna candle a gida? Eh, ina kunna candle a gida idan babu wutar lantarki, so ina ɗauko candle dina suna kunna domin samar da haske ko kuma a lokacin da ake yin birthday ina kunnawa a matsayin decoration abunda za mu kunna wurin abubuwan bikin mu.

Wadan da kayan aiki kai kake amfani da su muna amfani da kwamfuta, muna amfani da laptop, muna amfani da tablet, muna amfani da ta hanyar rubutu kuma wani lokaci muna amfani da ta hanyar waya ko mai taifin da sauransu.

A wane wata aka haife ku? A an haife ni a watan biyar 1997, sha shida ga watan may, 1997, shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara aka haife ni, 1997.

Wane irin kayan ɗaki kake so? A kayan ɗaki ina son tibin bango, ina son kujeru, ina son agogo, ina son decoration, ina son dish, ina son madubi, ina son a min gyara me kyau a cikin ɗakina musamman anyi min fenti ja.

Wane irin wasa kake fi so? Ina san wasa da tsalle tsalle ina san wasa wanda ake yin tafi ina san wasa na gudu ina san wasa ta nishadi ina san wasa ta labarai musamman ta tatsuniya. Ta irin gizo da koki ko kura da biri.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashin kai guda ɗaya. Da shi nake amfani, da shi nake kwanciya dai a guda ɗaya. Gaskiya ne dai guda ɗaya. Ya ishe ni da guda ɗaya nake amfani ba da yawa ba. Matashi guda ɗaya ne da shi nake amfani yauwa.

Mene ne lambar ku mai albarka? To lamba ta mai albarka, shine lambar waya na, zero eight one sixty two eighty seven ninty eight ninty five. Gaskiya ita ce lamba mafi albarka, gareni namba da na fi so, lambar waya na kenan, na fi son lambar waya na akan kumai.

Kana duba daftarin kuɗi? Ina duba daftarin kuɗi musamman idan na san na ajiye kuɗi a cikinsa ina dubawa sosai idan na san na ajiye. Amma idan na san ban ajiye kuɗi ba, to ban cika damuwa ba. Amma idan na san na ajiye, to gaskiya ina dubawa saboda in bashi kulawa mai muhimmanci.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a to idan dai kamar da mutane, idan hanyar babu yanda zan yi ina ƙetarewa amma kuma idan akwai yadda zan bi to gaskiya ban cika ƙetare ƙafafun mutane ba idan zan zauna sai dai idan babu hanya to wannan ina yi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Launin jakar ta ta kuɗi, fic kolo ce. Fickolo ce anan ne nake saka kuɗina, sannan kuma akwai milik ita ma ina saka kuɗina, amma dai nafi sakawa a fickolo saboda sabowar jaka ce na siya to nafi saka kuɗina a cikin fickolo mai kyau.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗaki na gaskiya ba adadi. Ina sharewa da safe, ina sharewa da rana, ina sharewa da yamma. Sannan idan nayi baki musamman idan an ci abinci an bada ɗaki wannan ma ina sharewa. So a takaitace dai ba ma zan iya cewa ga ko sau nawa nakeyi ba saboda ina sharewa gaskiya sosai.

Wane irin jaka kake kai? To jakan da dai na fi ɗauka, na fi ɗaukar fashion irin ba mai girma sosai ba. Ina ɗaukar baƙa, wani lokacin kuma ina ɗaukar fish, wani lokacin ina ɗaukar marun, wani lokacin ina ɗaukar ash. Amma dai na fi son fashion ba mai girma sosai ba wacce zan saka wayana kawai da ɗan kuɗina.

Yaya kake tafa? Yaya kake tsafa? Ina tafawa da hannu ina pam, pam, pam, pam, pam, pa, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pa. Haka nake idan kuma tafiya ne, ina yi a hankali, a hankali bana yin sauri saboda kula kada in ji wa ƙafa na ciwo.